Eh to nakan iya kallon waya na na sa'o'i da yawa a rana. Zan iya kallon shi na sa'o'i biyu, zan iya kallon shi na sa'o'i uku. Saboda da waya na nake neman kuɗi, na fi kallon waya na akan komai a ko da yaushe gaskiya. Kuma ina jin nishaɗi idan ina amfani da wayar tawa.